Na fi son je shago masu siyar da abinci. Kagan akwai shago dayawa, akwai shago masu siyar da abinci, akwai shago masu siyar da abin riga, akwai shago masu siyar da abin kayan miya amma na fi son je shago masu abinci.

Na fi son yanayi na ruwa. Ka gane ko a, a unguwar mu haka ba ruwa amma na fi son yanayi na ruwa. Mu je wani wuri, kagan babban ruwa ba rafi bane. Na san babban ruwa shine nafi so sosai.

Eh ina siyan kaya a yanar gizo sosai. Kaga ina siya kaya a Temu, ina siyan kaya a Jumia, ina siyan kaya a Konga, ina siyan kaya sosai a wurin nan sosai. Ka gan su ka siya kaya a wurin su, za a kawo maka da sauri, ba za ka je wani wuri ba za kawo maka a gidan ka.

Ka gan jadawalan aikin mu, mun zo da safe, mun zo karfe bakwai da safe sai mu tashi a karfe biyar da dare. Shine wurin aikin mu. Ka ga wurin aikin mu, za mu yi meeting da shugaban mu, za mu yi shawara, za mu yi, za mu, za mu ci abinci. Amma in za a je wurin aiki, za mu je wurin aiki karfe bakwai da safe mu dawo karfe biyar da dare.

A wurin aiki ni ban so a canza komai. Ka gan wurin aiki mu akwai, akwai, akwai, akwai shugaba sosai.

Ni ban siyan da ban siya belt kullu kullu haka. Kaga belt dina na siya guda ɗaya ya yi mun nasa a wando, wanduna dina amma in siya belt kullu a babu ban siya belt kullu kullu haka. Ina da belt guda ɗaya. Kuma yana da amfani.

Eh ina zuwan aiki a lokacin dai dai. Kaga ka wuce wurin aiki akwai amfani kaje wurin aiki a lokacin dai dai akwai amfani kuma. Na tashi da safe nayi wanka naci abinci, da sassafe kaman karfe biyar ko karfe huɗu zan tashi inyi wanka in wuce in tafi wurin aiki. Kaga haka zan kai wurin aiki da sauri.

Eh ina iya garbatar da rahoto. Kagane, wurin aiki ɗinmu muna gabatar da rahoto sosai a wata wata. Munyi aiki, munyi wani abu, mun yi shugaban meeting shugaba sai muyi rahoto, muyi gabatar rohoto na wata.

In ruwa ya-- ina zuwa, kagan ruwan sama ina zuwa, zan sa in ɗauke umbrella dina ko in ɗiba ruwa a cikin, a cikin ruwa. Shine zan yi, in ɗauke duk robobi na a gida in sa a cikin ruwan sama in ɗiba ruwa ko ruwan gwamnati ne, in ɗauka ruwa-- robobi na in sa a bakin famfo in ɗiba ruwa, ruwa a cika gida.

Ina da matanshi a gidan zama a gidanmu. Kaga matanshi akwai amfani sosai in ka karbi baƙo. In kana da abokana, in ka zo da abokinka daga wani wuri, za zo na wurin matashi. Akwai amfani sosai.

Ina charging waya na sosai, daga waya na yayi ɗiɗi batirin shi zai mutu. Kuma ina da power bank shine ina yin charge dashi in ba wuta zan karɓi power bank ɗina na yi charge da shi. Amma ina charging waya na sosai.

Eh ina amfana da ajiya a gyaran gizo sosai. Ka gan su akwai amfani sosai. In kana da amfani da su ka gan aikinka ko ba dama da su sosai. Inka yi amfani da su za kawo ma abu, za kawo ma abu a gida, zaka zaɓa abu kana so za kawo duk abu kana so a gidanka. Akwai amfani kuma ba dama da su.

Ina son zama a kai, a kai kujera. Kaga kujera shine na fi so in zama, in zama a kai kujera. In sa baya na a kujera, in zauna sosai. Kaga ka zama a kujera yayi fi kyau da kan tabarma.

A'a, ina amfani da apps sosai. Ina amfani kagan, ina amfani sosai da WhatsApp. Ina amfani da Facebook sosai sosai. Ina amfani da su da yawa. Kuma ina da, ina amfani da Instagram amma ba sosai bane kaman WhatsApp. Ina amfani da su sosai. Kuma ina amfani da Telegram.

Muna yin taro a mako, sau biyu a wata. Kagan mun taro akwai amfani sosai. Shi ne za mu zo mu yi taro a wata. Muna yin taro a wata sau biyu. A wurin aiki muna yin taro, a wurin da abokanmu muna yin taro, mu yi misali, mu yi bayani, mu yi kome da kome mu ba da shawara.

Na fi son shekarar ishirin, ah shekarana. Kagan shekarar ishirin akwai lambar ɗin akwai ɗaɗi. Shekarar ishirin ne na fi so sosai sosai. Kagan shekarar ishirin kuma mun je wani wuri, abokaina sun kai ni wani wuri mun yi murna, mun yi ziyara, mun yi rawa sosai. Shi ne shekarar ishirin.

Ina amfani da waya, waya Anno shine ina amfani da shi. Ina amfani da Technospark seven shine ina amfani da shi. Waya ɗin akwai ƙarfi sosai. Tun shekaran, shekaran ishirin ne ina, ina amfani da, da waya ɗin na yanzun. Akwai, akwai amfani da sosai.

Eh ina kwara waya daga kwayan kuta. Kaga kwayan kuta akwai damuwa sosai in sun shiga maka waya. Kaga in zaka sa kwayan kuta ka cire kwayan kuta a kan phone dinka, bazaka, bazaka sa ko bazaka shiga wani wuri eh daga wayanka. Bazaka, bazaka sa external device a wayan dinka kaman flash, kaman ka sa wayanka daga kwamfuta yana da kwayan kuta kuma, ka gane ko?

Eh ina ci ma mayufan talace talace. In kana da mayufan talace talace ka ɗauka rubutunka ka sa a kai rubutu, ka yi shi ka yi misali, ka yi shawara a kai sai ka yi da su.

Kagan kiyaye lafiya akwai, akwai amfani kuma in ba lafiya akwai damuwa. Ni ina yin kiyaye lafiya na, ba zan je wurin ba kirani ba. Zan saya gidana, in yi kwana, in tashi ba damuwa.

Ka gan bango mu, bango ji mu ba su sa launi ko ba amma za mu sa, amma in za a sa, za a sa fara, fari ne za mu sa. Ka gan bango mu a gidan mu ba su sa launi ko ba, ba su sa launi ko ba a bango mu. Amma in za mu sa, za mu sa fara.

Ah, ina da madubi guda biyu a gida. Muna, muna da madubi a, a ɗakin mama na, ina da madubi a ɗakina kuma. Daga madubi in zaka kalla kanka kafin ka wuce wurin aiki ko ka fito waje yayi amfani. Ka kalla madubi kuma muna da madubi guda biyu a gidan mu.

Kagan dagangantar kan mu a wurin aiki akwai, muna, muna da dangantakar sosai da abokanai mu a wurin aiki sosai, daga shugaban mu, daga wurin masu security duk muna da dangantakar sosai. Muna ba da shawara, muna ba da misali, muna, muna yin maganci, muna, muna yin kome da kome sosai.

A'a, ni ban ƙi tare kafafuna na a lokacin zama, ni ban kafin- ƙafafina a lokacin, a lokacin zama. Na gan ƙafafi, ƙi tare ƙafafi a lokacin zama ne masu mata. Masu mata suna ƙafafi ƙi tare kafafuna a lokacin zama amma ni namiji ni ban yi.

Eh, ina ajiyan coffin a bayan, a bayan na mu saboda in ka ajiye akwai amfani wata rana kuma amma in baka ajiye ba wani abu ya faru suna ka gan akwai damuwa. Amma in zaka yi sosai ka ajiye a bayan ku saboda wata rana.

Ina kalli fim ko ina waje mun gan masu dariya nima zan yi murna zan yi dariya dasu. Kaga ne ko amma ka gan fim, fim da masu dariya suna a wurin da yawa, yana sani yin dariya sosai.

Eh, ina bin ka'ido jin aiki. Kaga ka'ido jin aiki akwai amfani sosai. In za ka yi ko ka zama shugaba a wurin aiki, za ka bi ka'ido jin aiki. Kakar gadiog jin aiki shine abin da zai samu a wani wurin aiki muyi aikin mu sosai. Shine akwai amfani ka bi gaidojin aiki. Eh, ina bin kaido jin aiki sosai.

Launi na jakar na, na kuɗi shine baƙi. Daga na, na fi son baƙi launi na jakar kuɗi na. Launi, ah, na siya fara amma kagan fara akwai datti da wuri shine na siya jakar na, na kuɗi baƙi.

Abun da ina yi ta nishadi shine muyi rawa, muyi rawa ko muyi waƙa shine abun ina yi ta nishadi. Ka gan nishadi akwai amfani sosai ka yi nishadi ma mutane.

Magwabta mu a wurin a gwam mu muna da dagarkatar mu sosai. Kaga mu, mu sa dagarda na magwabtan mu akwai amfani sosai su. Shi ne muna yi, muna ba da shawara, muna ba da abinci, muna ci abinci tare, muna yi komai da komai tare.

Eh, ina duban daftarin kuɗi. Kasan daftarin kuɗi akwai amfani sosai ka duba kowane lokaci. In za ka samu kuɗi da ya fita ko kuɗi da ya shigo wurin hanunka, ka duba daftarin kuɗinka ko a wurin aiki ka duba, ka duba su.

Kagan wurin aikinmu, agan babban nasara ne muna, muna, muna da, muna samu a wurin aiki. Kagan wurin aikinmu daga shugabanmu daga, daga abokanmu a wurin aiki muna samun nasara a wurin aiki saboda muna yin aikinmu daga zuciya mu muna yi aikinmu da.

Dan rana ina yaro, ina tunawa da wucewa makaranta. Dan ina yaro, ina tunawa wucewa da makaranta sosai, da abokaina a makaranta da, da malamin mu a makaranta ina tunawa da su sosai.

Eh ina sa hannu a sako, a sakona nasa annu sosai. Ƙaga sa hannu a sako akwai amfani sosai. Za'asan kai ne mutumin kasa annu a sako dinnan. Kuma in wani abu ya faru wata rana zagani akwai hannunka a sako din. Kuma akwai amfani sosai.

Eh ina raban ayyukana da wasu. In ka gan, in ka raba ayyukan ka da wasu, ayyukan ka zai yi sauri da sauri. Ayyukan ka zai yi tsab da sauri kuma ka gane ko in ka, in ka yi, in ka raba ayyukan ka da wasu, zai maka sauri.

Eh, ina duban nombar QR a waya dina. In zaka san waye ne ya, ya sa ma rubutu ko ka siya abu ace ba ka sa nombar QR, sai ka ɗauka wayan ka ka sa nombar ɗin, sai ka gan ko mene mene a cikin abu ɗin. Ko abu ne ka siya a wurin, a wani wuri, ace ka duban nombar QR sai ka, sai ka sa a wayan ka sai ka gan komai da komai a cikinsu.

A'a ni ban iya, ni ban sa riga a aljihuna ba. Ina sa rigana a cikin akwati, akwatin riga ne ina sa. Ina sa rigana a cikin akwatin riga amma ban sa a cikin aljihu Ina son, ina son jakan kuɗina a cikin aljihu, komai da komai, makullina a cikin aljihu amma ban sa riga a cikin aljihu ba.

Eh muna magance wa da matsaloli a aiki haka. Za mu zauna mu yi dabara, mu yi shawara, mu yi bayani a matsaloli a aiki, sai mu je mu yi da shugabanmu kuma mu ga matsaloli ya za mu yi, ya za mu yi, ya za mu yi matsalolin ga a wuce ko damuwa a wuce a wurin aiki.

A'a ni ban kallo inuwar ka ɗina. Kaga inuwar ka in ka tsaya a rana zai fito. Amma ni ban kallan inuwar ka ɗina aka. Ka gane ko? Shine aka. Inuwar ka shine in ka shiga in kana cikin duhu bai zai fita ba amma in kana cikin rana zaka gane zai fita. Amma ni ban shiga rana sosai aka.

Kaga ranan sati shine ya yi mun kyau sosai. Kagan ranan sati ko kagan ranan alhamis da ranan juma'a. Amma ranan juma'a shine ya mun yafi kyau sosai. Kagan a ranan juma'a za a tashi a wurin aiki da sauri, za a zo gida ka yi murna, ka je wurin abokanan ka, ka gan su, ku yi wasa, ku yi komai da komai.

Ina bada rahaayi aiki aka kagan in ka yabu ko mun yabu a aiki shugaban mu zace mu bada rahaayi a aiki. Rahaayi a aiki akwai amfani sosai shine zamu bada aayi zamuyi rubutu bada rahaayi mu ta wata, ta wata shine zamu bada rahaayi mu.

Ka ga ina tabbatar da ingancin aiki aka, zan geyama abokanai a aiki abu da za su yi yanzun, ya za su yi, ya za su yi da kyau shine aka ana tarbatar da inganci aiki. Kagan in ganci akoi amfani a aiki saboda mutane ko abokanai a wurin aiki za a yi aiki sosai.

Ina addu'a da abokaina, abokan cinikina saboda suna da amfani a wurin cinikina. Na buɗe WhatsApp group a WhatsApp. Shi ne za mu yi magana, shi ne za mu ga inganci a wurin, shi ne za mu yi misali duk a wurin cinikinmu. Shi ne, haka ne muna haddu'a a wurin, a wurin aiki ko a wurin abokainenmu a wani aiki, ciniki.

Ka gan dagantaka ta kasuwanci akwai amfani sosai. In ka, in kana da kasuwanci, in, in kana so ya yi babba sosai shine za ka, za ka dinga karɓa misali a anuwa bukinne ka a kasuwanci ko a ciniki.

Kadan an haife ni a wata goma sha daya. An haife ni a wata goma sha daya, shine a haife ni. Ina son wata din sosai, sosai, sosai, sosai. Sun haife ni a wata sha daya.

Ina son bayarwa kota duk kamar riga, kamar takalmi ban, ban, ban amfani da su kuma. Shine ina bayarwa, na bayarwa ga abokaina ga, ga mutane a waje zan ba su shine ina bayarwa. Ko da kuɗi kuma na bayarwa da kuɗi.

Ba kowa eh ina kankafa man baya. Ka gane ko? Ba kowa ina man kankafa baya, bayana saboda ni kaɗai ne ina seya a gida da mama na. Amma na wuce gurin aiki ba kowa ko na dawo ba kowa ba zai yi mun kankafa da baya.

Kagan sa hanu na ba wuya sosai. Na, na rubuta sunana a kan rubutu, zan sa layi, zan sa layi, zan sa layi, zan sa layi kuma shine haka. Dan ina sa hannu akan rubutu. Kaga ana son, ana son rubutu, ana sa hannu a rubutu da amfani sosai. Shi ne sa hannu.

Eh na iyan rera waƙa sosai. Kagan ina, ina, abokanaina sun kuma sun iya rera waƙa, sun iya buga ganga, sun iya waƙa sosai. Ni ma na iya rera waƙa sosai sosai.

Eh na iya ɗaure ɗan kwalli sosai a gida. Muna da su a gida. Ka gansu in kaga ɗan kwalli a ka, zan iya ɗaura ɗan kwalli tayi karfi sosai ba zata kwance ba ko ba zasu kwance ba. Na iya daure kwalli sosai.

Ka gan ayyukan da suke fin huyimmanci, muhimmanci ne zan fara in yi. Zan yi rubutu, ya zan yi? Zan yi rubutu, ya za su je? Ya zan yi da kyau? Shine aka ne ina yin ayyukan da suke fin muhimmanci.

Eh ina kunnawa, ina kunna sanarwa apps kamar WhatsApp ɗina. Kaga WhatsApp ɗina shine ina yi magana da abokanina a aiki. Ina kunnawa sanarwa apps akwai amfani sosai. Inka, in baka kunna ba kaga akwai saƙo mai amfani da baza ka gani ba. Amma inka kunna zaka gani saƙo mai amfani.

Eh na iya buga rubutu da sauri. Kaga buga rubutu da sauri akwai, akwai amfani sosai. In ka iya buga rubutu da sauri, za ka raba ka. Wurin aiki, aikinka zai, zai yi ka buga rubutu. Ka gane ko? Misali na wurin aikina, in za'a yi meeting da shugabanmu, za'a kira ni in buga rubutu masu saboda na iya buga rubutu da sauri.

Ina amfani da mai jiki. Man jiki ne ina amfani da shi. Mai madara ko dilka, ina amfani da mai dilka. Shine ina amfani da shi. Kaga mai na abinci ina amfani da mai gyida da manja ina amfani da su sosai. Amma mai jiki ina amfani da, da mai na madara ne ina amfani da shi kuma da dilka.

Ina kallan waya na sosai. Ina kalla da waya na sosai, in duba sako a wurin apps dina, in duba sako a WhatsApp, a Facebook, a Instagram shine ina dubawa sakona a waran. Ina kalla da waya na sosai a waran.

Ka gan ina neman izinin hutu aka a wurin aiki na. Mun yi aiki, ka gan izinin hutu ya akwai amfani sosai. Ka je ka yi hutu, ka wuce wani wuri. Na gaya ma shugaba na in yi rubutu in ba su, za a kai wurin Ogana zai sa annu sai a ba ni ziini izinin rubutu izinin hutu zan wuce wani wuri da abokaina mu yi murna, mu yi ziyara, mu yi kome da kome sai in dawo. Za, za a iya a ba ni hutu na wata ko na wata biyu.

Ina farkawa kullum a karfe bakwai da safe shine zan farkawa kullum. Zan, zan tashi a karfe, karfe bakwai in ci abinci, in yi shara, in yi shara ɗaki ɗina kafin in wuce wurin aiki. Wurin aiki na dawo kuma in yi shara kuma saboda akwai datti. In yi shara, in goge kowane wuri, in yi wanka sai in kwana kuma.

Kagan muhimmanci a kasuwanci shine ka samu abinci ka ci, ka samu kayan abinci, ka samu kayan kwalama, ka samu-- kayan abinci ne shine yayi muhimmanci a kasuwanci. Kagan abinci shine zai ba ka, ba ka abun da zai ka kai ka aiki. In ka samu abinci kaga akwai murna.

Labulenmu a gidanmu shine, launin labulemu a gidanmu shine baƙi. Kagan baƙi kuma bai, bai kawo datti a cikin gida kamar fara. Na umar sa fara a labulemu, kaga zai yi datti da sauri. Shine muna son launi labulemu baƙi.

Na fi son ɗaki ci abinci shine na yana yi ɗaki a fi so sosai. Na fi so ɗaki ci abinci, na fi son ɗaki suna kalla da fim, na fi son ɗakina kuma amma na fi son ɗaki ci abinci sosai. Suna dafa abinci a wurin suna ci abinci a wurin.

A'a ina kawo wa abun da yawa a gidan mu. Ka gane? Na je aiki na dawo ko na wuce wani wuri zan kawo biredi, zan kawo kowane abu zan kawo a gidan mu. Ko na karɓa albashi na, kuɗin albashi na zan siya abu zan kawo abu a gida, zan siya kome da kome a gida.

Ka gan ina da lokaci nayi farka dina da safe, zan ɗiba ruwa, zan yi wanka, zan je wurare, zan tafiya, zan dawo, zan yi wanka, zan ci abinci sai in wuce wurin aiki. Ka ga ka yi wanka, ka yi tsabta, in ka yi farka akwai amfani sosai kuma ka ci abinci kuma akwai amfani sosai.

A karshen, karshen mako dina na, na, na je wurin aiki. Na yi karshe a wurin mako dina zan, zan dauka jaka na. Zan dauka kome da kome da rubutu na da kome da laptop dina da kwamfuta dina. Na sa jaka sai a waje gida. Zan tafi a wuce gida shine ina yi.

Na fi so in yi zama a birni. Ka gan birni akoi, akoi wurare a birni. Ka gan ƙauye, ƙauye ba wuta a ƙauye amma ka gan birni akoi wuta a birni, akwai wurin ci abinci a birni, akoi, akwai ruwa mai kyau a birni. Na fi so in zama a birni.

Eh ina cin salati sosai. Kagan salati akwai amfani a jiki. Zan ci salati, zan sha ruwa, zan sa, zan sa man gyada. Ina cin salati sosai akwai amfani. Ina cin salati da shinkafa, ina cin salati da wake, ina cin salati in sha ruwa, ina cin salati da karas, ina cin salati sosai.

Na fi so in zama a kusa. Kaga in ka zama, in ka zama a kusa, a kusa kusa za ka gan wurare, za ka, za ka ji abin ana cewa. Ni na fi so in zama a kusa, a kusa sosai. Kaga a cikin, a cikin gidan makaranta ya fi kyau ka zama kusa kusa sai ka ji, sai ka gan abin suna yi a, a wurin rubutu.

Na fi son kayan marmari. Kayan marmari na fi so shine kayan lemu, shine na fi so sosai. Na fi son kayan marmari lemu shine na fi so sosai. Na gan shi akwai daɗi, akwai zaƙi kuma shine na fi so sosai sosai. Za ka iya sha da abinci, za ka iya ci da kome da komai.

Eh, ina fantan samu cin yawa a wurin aiki. Ina fantan samu cin yawa a wurin, wurin abokanai na. Shi ne ina so a zuciya na. Ina fata inci in samu sosai a wurin aiki na.

A'a ni ban zama akan ji-jiwana. Kaga akwai zafi in kayi zama akan giwanka, akwai zafi sosai. Nafiso in zama ko in tashi amma in zama akan gwiwa na akwai zafi sosai.

Ka ga a anguwan mu ko a wurin mu haka ba karba tasbar kuɗi ba, ba karban su. Da da ne suna karba amma yau haka ko yanzu haka ba, ni ban karba ko ni ban tara tasbar kuɗi kuma.

Eh ina sayan tabarau sosai. Kagan tabarau muna sa a-a-a gida, muna sa a cikin ɗaki, muna sa a, a kofa, muna sa a wurare sosai haka. Eh muna saya sosai akwai amfani.

Eh, na iya fasali igiya sosai. Kaga igiya, za mu iya tasali igiya a ice, za mu iya tasali igiya a akuyoyi, mu kai su wurin ci abinci a gona ko mu kai su wurin wurare da za su sha ruwa. En na, iya tasali igiya.

Ka gan wanne na fi so shine, shine lemu da ayaba. Na fi son itace lemu da ayaba sosai. Ka gan lemu akwai amfani a cikin jiki, ka gan ayaba na akwai amfani kuma. Amma na fi so ayaba sosai da lemu shine na fi so.

Abun de yana bani kwari gwiwa a aiki shine ina so aikina da zuciya na sosai. Ina so aikina da zuciya na kuma ana yi aikina da zuciya. Kuma ka gan kuɗi albashi suna bamu akwai yawa. Shine yana ba ni kwarin da zuciya a aiki.

Ina kidiya kaya sosai, ina karanta ko ina kidiya kaya sosai sosai. Karan kidiya akwai amfani ka, ka, ka, ka, ka kidiya kayan ka. Kasan nawa ne ina kasa, kasan nawa ka siya, kasan nawa sun siya maka.

Kaga irin ƙasa da gidan mu yana da shi shine ƙasa baki. Kagan ƙasa baki din za iya ka shuka abun miya, zaka iya ka shuka abun ci abinci, zaka iya ka shuka komi da komi da zaka iya ka shuka za su shuka kagansu za su yi sosai.

Ina magancan kokekoke a wurin aiki a ka, in ka kawo kokekokenka zan gani ya za yi, ya za mu tabbatar, ya za mu yi misali maka ka gane sosai. Ko in ka kai ka wurin shugabanmu a ba ka misali shine aka ana magance da kokikoki.

Abunda yayi mani muhimmanci a abokanaina, shine mu gane juna sosai, mu gane juna, mu san juna sosai. Shine abunda yafi min muhimmanci sosai kenan, mu gane juna sosai.

Ina yin biki ranan hai huwar na, aka wuce wurare da abokaina, wurin ci abinci, mu je muyi murna, muyi wasa, mu je muyi waka, mu shaƙata sosai, mu ci, mu sha. Hakane ina yin biki ranan haihuwar ka na.

Kayan cikiciki da ina fi so ne kagan a Hausa ne na fi so sosai. Kayan cikiciki ne ina fi so sosai. Shi ne kayan, kayan Hausa da labaran duniya shi ne na fi so sosai.

Ina amfani da, da, da labaran, um, YouTube sosai. Ina amfani da labaran, uh, Instagram. Ina amfani da labaran, uh, Internet da Google da, da Chrome. Ina amfani da su sosai.